Eh ina, ina yin wuta, ah, da itace. Ma'ana muna amfani da itace domin hura wuta. Eh nakan misali idan ya zama na musamman ma lokacin muna ɗalibta, wato muna secondary school kenan, ah, mukan samo duwatsu manya guda uku, ma daidaita haka sai mu kawo tukunya sai mu ɗora. Eh sai mu kawo itace mu tsinto itacen mu sassamu su irin busasshen nan, na kanya ko na mangwaro ko na bedi haka mu sassamo su sai mu zo mu sanya. Sai mu kirta shana mu kunna wuta mu ɗora tukunya, mu dafa abun da zamu dafa. A lokacin mun fi ma, ah, irin kamar muka je daji sai mu dafa gyada ko mu dafa dankali ko wani abu makamancin haka. Walau a daji ko kuma idan mun dawo makaranta. So a lokacin bamu da abinda zamu yi makamashi dashi wanda ya wuce icce kuma ko yanzu ice da shine ake yin makamashi, babban makamashi. Duk dai zamani yazo ana amfani da Gas, so babbar sanwa da icce ake yin ta. Kuma ko da manya manyan restaurant na gidajen saida abinci, ah, da ice suke amfani domin dafa abinci. Saboda in abinci ya kai abinci tukunya ta yi girma, to gaskiya da ice ake dafa wannan abinci. Eh hamma wani wuraren ma saboda girman tukunya ma, wani murhu ma bai iya ɗaukar tukunya sai dai a kawo wannan manyan duwatsu a jera su a ɗora tukunya. Wani kuma murhu ake kawowa. So ko dai murhu ne ko kuma duwatsu, ah, makamashin dai shi ne ice. So don haka muna amfani da itace kenan domin hura, domin hura wuta domin mu samu wutar da zamuyi girka abincinmu ko amfanin yau da kullum.

Ina jagorantar mutane ta hanyar tsari mai kyau da kuma karantar mutanen da fahimtar ɗabi'arsu da kuma halayensu. Saboda za ka jagoranci mutane musamman jagoranci wanda ya kasance na al'umma. To dole sannin duk ka karanta ɗabi'unsu, duk da dai ko da ba 100% ba. Dama sanin halin mutum ɗari bisa ɗari sai wanda ya yi shi wanda shi ne Allah. Sannan na kan fahimci halayensu da kuma yi masa adalci sannan da karantar ɗabi'unsu. Duk wanda ya yi abu, ka bincika ka gano tabbas hakan ne. Sannan idan hukunci ne ma sannan a hukunta shi. Amma ba wai daga jin magana ka yadda ba. Sannan kuma ina jagorantar mutane ta hanyar yi masu adalci, mutane yi masu adalci. Duka abin da ya zo ba fifiko ba cuta ba nuna wariya ba ƙabilanci. To nakan yi haka. Sannan kuma ina jagorantar mutane ta hanyar bibiyar lamarin su me ke damun su, me ya matsalar su. Sannan me suke so a yi musu yanzu. Sannan nakan san matsalolin mutane domin in taimake su da kuma magance masu damuwar su. Inda ba su iya zuwa ne in je masu, abin da ba su gane ba ne in, in cika masu shi. Abin da ba su da ƙarfin yi ni kuma ina da ƙarfin yi in masu. Kuma ni ma ban da ƙarfin yi sai in kai abin gaba wanda ni na san cewa za'a iya yi masa wannan abun. To don haka jagorantar mutane da bukatar ka jajirce da kuma zama na ka sanya haƙuri. Don haka ina sanya haƙuri da kuma jajircewa da kuma nema wa kai mafita. Sannan wannan mutanen da ya zama na zan jagoranta, ina neman shawarwari daga gare su domin me, domin samun kyakkyawan jagoranci. Sannan kuma ina taimaka masu ta hanyoyi da dama. Misali yanzu ina jagorantar mutane to zaya kasance ni da nake a matsayin wannan jagora. Duka abin da ya zama waɗannan mutanen sun naɗa ni a matsayin wakilinsu. To duk abin da naje na yi ko shawara ko na yi masu dole su karɓe shi. Don haka ni kuma kafin in yi wannan nakan tsaya in duba maslahar mutane. Akan maslahata. Meye zai amfani mutane, me zai kawo masu cigaba. Me wanda za su yi farin ciki shi ko wa yayi sam barka da wannan abun. Don haka kullum, abin da mutane suke so wanda ya zama na kuma na alkhairi ne, shi ne gabana a kan nawa bukata. Ni har kullum ma bukata ta, ina ajiye bukata ta gefe. Bukata ta wannan personal issue ne nawa. Amma buƙatan mutane ita ce gaba indai ta alkhairi ce. To ita ce gaba kuma kullum abin da jama'a suke so indai na alkhairi ne, shi ne gaba kuma akan duba mafi yawan abin da jama'a suke so sai a yi musu.

So a duk dai abinci gaskiya nafi cin abinci da cokali sosai. Muna yawan amfani da cokali a abinci. Duk ma abinda zan ci sai na samo cokali. Ko da kuwa babu wankake sai na ji na wanko shi ko in sa a wanko mun sannan inyi amfani da shi. So amma abunda nasan ina ci da hannu shine wanda daman dole da hannu ake cin shi ba a ci da cokali. Misali kamar yanzu idan zan ci alkubus to abune wanda dole daman hannu ake sawa a ci shi toh wannan hannu zan sanya. Ko kuma misali zan ci nama wanda naman nan manya ne kuma zan ɗauke shi ina ƙila ma harɗa kashi jikin shi ina, ina gutsura da bakina ina ci ina kare gul-gular wannan ƙashin. So dole shi ma da hannu zan yi amfani. So amma daga ba wannan ba duk wani nau'in abinci da zan ci shinkafa, nam, shinkafa da miya toh ko tuwo da miya ni bana cin shi da hannu da cokali nake ci. Haka ɗan wake da cokali nake ci ko mai ma duk da cokali nake ci. Kawai abinda nasan ina ci da, da hannu shine wato kamar alkubus da nama. Sune abubuwan da zan iya tuna wanda kawai dai duk in zan ci sa hannu nake sanyawa. Ko da kuwa ga cokalin saboda ba abubuwa bane naci da cokali. So amma duk sau ran abubuwan da cokali saboda ci da cokali ya fi daɗi. Ma'ana ba zaka ɓata hannunka ba hannunka duk yayi mai. Sannan kuma za ka ci a tsaftace in ka gama bakinka kawai za ka kuskure. Ka sa hannu ka wanke hakoranka ka kuskure bakinka shikenan ka gama. A yayin kuma da ya zamana ka yi da ka sa hannu sai ka tsaya ka wanke hannunka, ka wanke bakinka. Kuma sannan yanzu yadda aka saba wa da cokali shi kai shi cin abinci da hannu iyawane ba kowa ya iya da hannu ba. Wani ma idan yana cin a, abinci da hannu nan zai ringa halimiyya yana cin da bai ma kamata ba. So amma inda cokali ne abinda ya zamo da tsafta dai zai zamo kadan kadan.

Ina musabaha sosai da mutane kuma mu a Musulunci ma musabaha abu ce mai kyau. Saboda a Musulunci ma an ce mutum ko da shi ko da zuwa ya yi kasuwa ba sai da komai ba iya musafaha yayi da mutane ya ma fi abin da zai saida hanyar ci riba, samun riba. Saboda shi wannan musabaha da mutum zai yi Allah na yahe ma mutum zinabbai. Shi yana goge miya kuma sannu yana rubuta mashi lada. Dan haka gaisawa da jama'a wato musabaha abu ne mai kyau a Musulunci kuma yana ƙara dangon ƙauna da zumunci da soyayya tsakanin mutane. Kuma yana, yana cire damuwa da kuma nuna rashin kulawa da in ba a yi wannan musabaha ba. To zan yi na akwai wannan ko kuma zarge-zarge cikin zuciya wanda in mutum da ba ya musabaha nan ba zai rinƙa ganin ka da wani abu dai da mutum ke kallan ka ko haka nan ma in yanayin tahowar k a bashi haushi. Saboda ka zo kai mai sallama ka ba shi hannu aka gaisa aka yi musafaha nan, to zai ji ran shi ya sauka zai ɗan ji sanyi sanyi cikin ranshi kuma zai ɗan ji yana yabar jin haushin ka. To amma ka zo ka wuce sugum sugum ba sallama ba musabaha ba sannu, a gaskiya dole ka ba mutane haushi kuma dole su ji ba sa ba son ka suke ba. Dan haka ni ina musafaha kuma ina ba mutane hannuna, ana gaisawa saboda ah abu ne mai kyau kuma yana ƙara fito da mutum ta kakka da halayyata wato mai kyau wata ɗan adam kenan. Dan haka na kasance ina yin musafaha sosai. Kuma idan muka haɗu da mutane, alkairin da mutane shine idan kuka haɗu in kana so ka zama kai ne gaban mutum to kai sauri ka riga ba shi hannu kafin shi ya ba ka. Ma'ana kai sauri ka nema a fara yin musafaha ka ma shi kafin ma shi ya nema. Dan haka ni kan yi saurin ba mutum hannuna ka ma kafin ma shi ya bani hannun shi sai ai musafaha.

Eh ina yawan sanya safa. A kullum yanzu haka ma akwai ta ƙafa na musamman yanzu da ake lokacin, a, sanyin nan haka. To ina sanyin safa saboda safa tana taimakama ƙafa, kare ƙafa daga sanyi sannan kuma tana kare ƙafa daga lalacewa da kuma irin lalacewa ta kasa haka ko lalacewa ta shiga ruwa haka. So in dai akwai safa ƙafa tana samun tayi suɓul tayi kyau, ya zamana ba tayi kaushi ba, ballantana har ta tsatsage ko tayi faso. So dan haka ina sanya safa, ina amfani da ita. Kuma idan mutum yana sanya safa ƙafar shi tana yin kyau sosai ta gyaru kuma sannan a idon, a idon mutane ma safar za ta, za ta ɗan sa ƙafarka tayi kyau. A fata tayi kyau kuma sannan ita kanta safan tana designing ɗin ƙafa ta gyara ta, tayi kyau. So dan haka ina sanya safa ina jin kuma daɗin wato amfani da safa. Sannan idan ana zafi, a, idan ana sanyi tana kuma ɗan bada, a, wato kariya sosai. Ko da sanyi ake yi mutum zai ɗan samu protection na wannan sanyi. Wato sanyin zai zama na ba zai ba, ba zai ma mutum illa ba, ba zai shige shi ba. Musamman ma idan mutum ya mata kariya ko ya kara mata da leda ko kuma yayi double ɗin safa ma'ana ya sa guda biyu a lokaci guda. So mutum ko da irin sanyin nan ne mai shiga ƙafa in dai yayi haka, So in Allah Ya yadda sanyin ba zai shigan ma mutum ƙafa ba kuma zai samu wannan kariyar sosai. So dan haka ina sanya safa kuma ina jin daɗin amfani da ita. A, ina kuma ina sata amma ba kullum ba amma in lokacin sanyi ne kullum nake sanyawa saboda safa ta ba ɗaya ba ce ba biyu ba ce ba uku ba ce suna da yawa. So ina sa wannan in tayi datti in cire in sanya wannan sannan daga baya in wanke wa'inda na sanya kuma ko da zan wanke wasu ina da wasu kuma na sawa ɗin wankakke. So ina sanya safa kullum a lokacin sanyi.

To idan ana zafi ina yawan shan ruwa, zan iya shan ruwa sau bakwai a rana haka. Amma idan ba a zafi, sanyi akeyi ko kuma gari yana yin lafiya, lafiya lau kuma ba wani aiki nike na wahala ba wanda zai zamo cewa ya jijjiga ni ko ya bani wahala ko yana sanya ni yawan shan ruwa, to gaskiya ba, ba ta wuce in sha ruwa sau uku. Uku haka a rana, eh sau uku ko sau huɗu. Kuma ya danganta da irin abincin da na ci. Idan na ci abinci mai matsi, na ci kushi, zai ringa yawan shan ruwa. Amma muddin ba irin wannan abincin na ci ba, to shan ruwa ma bai cika damuna ba. To amma dai nakan ɗan iya shan ruwa sau uku zuwa huɗu a rana idan ya kasance, ba zafi ake yi ba. Saboda shi ma abin da ya sanya wani lokacin ko ba kishin ruwa naji sosai ba nakan ɗan sha ruwa. Saboda shan ruwa abu ne mai kyau, yana gyara ƙoda, yana wanke ƴan hanji sanan kuma yana wato gyara fitsarin mutum. Idan mutum bai yawan shan ruwa fitsarin shi zai ƙone, zai ringa yellow, fitsari yellow kala ke nan ma to durawa ke nan. Sannan kuma ƙwadan mutum ba ta samu ruwan da za ta wanke sosai. To amma idan ya zama na mutum yana yawan shan ruwa, to ruwan jikin shi ma yakan daidaita sannan kuma fitsarin shi ma yakan zamo fari haka saboda ana samun ruwan da ke shiga suna fita. Haka nakan ɗan yawaita shan ruwa. Ni a nawa shan ruwan ni ba mutum bane mai irin yawan buƙatar ruwa, irin yawan shan ruwa nan sosai. Amma idan ana zafin rana ko ina aiki na karfi haka ko kuma na ci wani abinci mai maiƙo sosai, to wannan shan ruwa zai ta yawanka mani. Kuma zan rinka sha sosai fiye da yadda nake tunanin zan iya sha. Saboda idan mutum yana shan rana ko yana aikin wani wahala haka, to ya zama dole ya nema ruwa ya sha ko da ko lokacin na sanyi ne, to dole mutum ya sha.

Kwarai kuwa waya ta na cika ajiya saboda duk abin da zan ajiye mata, a zan ajiye a cikinta kenan insha Allahu zan ta da wannan abun saboda ba ta goge mini shi ko ta yi min formatin ko kuma ta ɓadda fayil ɗin ko kuma ta maye shi wani yaro ko wani abu makamancin haka duk ba ta yi. Kuma sannan ni bana ba da waya ta aro ko in ba wasu yara ko su ringa lallatsawa, ballantana ma har ya sa su goge abun in rasa shi. Dan haka duka abin da na ajiye a waya ta insha Allahu inda na ne ma zan gan shi. Kuma a da ma na san yana nan kuma in na tashi niman shi na san inda na ajiye shi da na tashi kawai wurin zan nufa kai tsaye in je in ɗauki abun da na ajiye. Saboda haka daga tin daga bidiyo zuwa wakodi zuwa hotuna zuwa wasu document haka ko applications. Toh duk abunda na adana na ajiye a wayar toh in Allah ya yarda yana nan ba zaya salwanta bah saboda waya ta gaskiya tana da lafiya, lafiyata lau sannan ba ta da wata matsala tin daga RAM dinta zuwa ROM dinta da kuma internet storage dinta duka komai lafiya lau ba ta da wata zamuwa. Dan haka duka abin da na ajiye in Allah yadda zan da ɗauki abuna lafiya lau.

Ina yin ciniki a kasuwa domin kuwa ko jiya ina kasuwa nayi siyayya da yawa ma. Na karkaso kuɗaɗe kuma yanzu haka daga nan ina gurin aiki idan na tashi daga ofis so kasuwa za ni wuce domin in tai in yi siyayya saboda azumi ya kama. Mutum yana yin siyayyan azumi yau ma in sha Allahu daga nan in na bar wurin aiki zan biya kasuwa zan yi siyayya. To dan haka ina yin ciniki a cikin kasuwa. Ma'ana in je in yi siyayya. Sannan ni ma ana mana ciniki domin a sai kaya na in samu riba. Ana zuwa wurina a siya saboda ni ma ina yin kasuwanci. Ina sai da pipe haka idan na samu na ruwa, ina sayar da wata hita, ina sai da, ina sai da wato kanan famfuna haka. To duk irin waɗannan abubuwan ina saidawa. To aman dai shi pipe ban cika ma hudɗar shi ba dan ban cika saro shi in saida ba sai dai in na yi aiki an rage sai a saida mun ko a ba ni kyauta ko kuma a saida mani nima in saida ma mutane. Amman kaman wota hita jama'a na kira na in saya, in na sami mai saye in saida. Haka su ma zubin tomf ita ma ina saye in saida. Haka kan famfo ina saye in saida. Haka idan na samu dai parts na plumbing materials haka su toilet seat su da WC duk ina saye in saida. To dan haka, ina ciniki a kasuwa kuma ni ma ana mana, ana mana ciniki. Kuma bani wasa da kasuwa. Yanzu ma haka na tashi wurin aiki zan biya kasuwa zan yi ciniki. To dan haka mu kasuwa ƴaƴan ta ne cikin ta muka taso kuma cikin ta muke yi kuma kullum muna cikin ta Alhamdulillahi. Dan haka ina yin kasuwa kuma ina ciniki a cikin kasuwa Alhamdulillahi. Kuma kasuwa abu ce mai kyau dan haka muke yin ta saboda shugaban mu Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ma kasuwa alb, yayi kasuwanci kuma sannan ya sa mata albarka. Sannan mu ma yace da muke kasuwancin mu ji tsoron Allah cikin kasuwanci, sannan kuma mu sanya tausayi. Mu saya a mu saya da sauƙi mu saidar da sauƙi. To za mu shiga cikin addu'ar da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mamu. Da Allah yai ma rahamshe mu wato ma'ana Allah yai mamu rahama. Dan haka ina ciniki a kasuwa ta hanyar saye da sayarwa. Kuma ni ma ina zuwa in yi ma ƴan kasuwa ciniki.

A lokacin hutu na kayi amfani da wannan damar domin in je in huta. Dan inada wasu aikace-aikacen nawaje ke nan sai in je in yi haka kuma idan kuma bani da wani aiki ma'ana irin aikin da zan samu kuɗi. Aikace-aikacen suna da yawa. To akwai aikin da ya kasance wanda zan je a wajen gari kenan. Ko in ce eh ma'ana wajen gari daga wurin aikin mu in na fita daga wurin aiki ai na shiga cikin gari kenan. Ma'ana cikin waje cikin gari kenan. To zan je in yi irin wannan aikin da na saba yau da duk kullum domin in samu kuɗi. Haka kuma idan ya kasance a'a ina da aiki gida wanda zan tsaya in gyara gida in share ɗaki in yi wanki in gyara wurin to se in zan na in yi shi. Ko kuma in yi wanka, in gyara jikina, in tafi a zumunci. To duk idan na samu lokacin hutu musamman ma wukyan haka wanda shine lokacin da yafi a yawan zuwa a lokutan hutun tunda duk sati ne se an yi shi. To nakan je ziyara ga 'yan uwa da abokan arziki. Sannan kuma ayyukan da na tara masu yawa waɗanda ban samu lokacin da zan je in yi su ne da kaina. Ko kuma na sa wakilci amma yana da kƙyau ace ina gurin, ma'ana ban samu daman wuni tun daga safe har dare, til dawn ace ina gurin. So ina amfani da ranar hutuna so domin in je wannan, in halarci wannan aiki. Haka kuma idan ya kasance bani da wani aiki kuma na rarrage ayyuka kuma ga hutu na samu sannan ina da kuɗi. So nakan iya zuwa a wannan lokacin in siya abinci me kyau da kayan marmari masu kyau. In je gida, in ci tare da ƴan gida sannan kuma in zanna in huta a gida, in yi nishaɗi, in yi a hutu na na ƙarshen mako. Dan haka idan na samu hutu nakan yi amfani da wasu ayyuka da nake da su waɗanda ban samu daman karasawa ba. So a cikin wannan hutun sai in karasa. In kuma banda busy sosai kuma ina da kuɗi na kanyi siyayyan kaya masu na-- In je in ci tare da 'yan uwana, mu ci mu gode ma Allah da kuma a fata da roƙon Allah ya kawo wasu kuma. So wannan shine a yadda nake a shaƙatawa a lokacin hutu na.

Wato ayyukan da suka fi mahimmanci nakan tsara su ne a cikin kyakkyawan tsari mai kyau, mai ma'ana. Idan ya za mana aikin nan mai tsari to nakan samu abokanan aiki waɗanda suke da kwanciyar hankali da natsuwa a cikin ƙwaƙwalwarsu. Sannan a aikinsu babu gaggawa, sannan kuma babu garaje, babu rawar ƙafa. To su nake nema. Sannan kuma idan za a yi wannan aiki aa nakan nemi aa kaya masu kyau, masu kyau. Ma'ana kamar irin masu tsari kenan waɗanda in anyi aikin dasu duk wanda ya gani ya san anyi aikin mai kyau. Kuma sannan anyi aiki na fita tsara, na fita kunya. So irin wannan aikin nakan yi shi a haka. Sannan kuma aikin da yafi muhimmanci to ina bashi muhimmanci. Ma'ana ina wajen ko da akwai abokanan aiki da wanda na sawa kilsi to nima nakan yi ƙokari in kasance a wajen. Saboda idan ya kasance ina a wajen, shi wanda yaban aikin zai ga na ɗauki abun da muhimmanci. Wani aikin ma har iringa kamawa ana yi da ni. Saboda duk yadda aiki yake bai kai ace ka kama, ka zo ana yin shi da kai ba. Sannan haka wanda yabaka aiki in ya ga ka zo ka kama ana yi da kai to zai fi nisuwa, zai fi kwanciyar hankali, zai fi kawo ma ran sa za a yi abin kirki. Sabanin ya baka be ganinka wajen ko kana can ma ka kama gaban ka to zai ga kila ka bari za a ma yi mishi ɓarna ko wani abu wanda bai dace ba. Amma idan kana wajen to da kai ma ake yin aikin ya san cewa in sha Allah duk abin da ya kamata a yi za a yi. Kuma duk abun da ka ga wanda za ka yi magana a gyara, za ka yi magana a gyara. Don haka aikin mai muhimmanci bashi muhimmanci. Ake sakin kome ake a zo a tsaya kan shi sannan kuma a bashi muhimmanci. Kuma idan aka yi wani abun da ba dai dai ba to tsayawa ake a maido aikin baya sai an gyara wannan abun saboda muhimmancin wannan aikin. Domin ba'a so a samu matsala a cikin wannan aikin. Dan haka aikin mai muhimmanci muhimmancin shi na ke bashi dari bisa dari.

To ni ina aiki a ƙungiyoyi mabanbantan ƙungiyoyi tun daga ƙungiyoyi inri na gwamnati da muke ciki da kuma namu na ɗalibai sanda muna ɗalibai kenan a makaranta da kuma ƙungiyoyi irin na cikin anguwa haka da ƙungiyoyi namu na abokanai da ƙungiyoyi haka irin na family. So ina cikin mabambantan ƙungiya, a ƙungiyoyi kenan, sannan kuma muna aiki yadda ya dace. Da akwai ƙungiyar da ya kasance ma ni ne matsayin treasurer, ma'ana mai tara kuɗi kenan. Ana tara waɗannan kuɗi, ana ajiye su domin cigaban mu, wato mu 'yan ƙungiya idan misali wani ya tashi zai yi aure, so da waɗannan kuɗi za a tashi za a ba shi gudunmuwa. Misali idan za a haɗa ma mutum dubu biyar-biyar, kuma ƙungiyar mu misali mu misali mun kai mu ashirin, wannan dubu biyar-biyar ɗin za ta kasance an haɗa ma mutum dubu ɗari kenan. To idan ya kasance ƙungiya akwai kuɗi da sun ma fi dubu, sun kai dubu ɗari misali, to ba za a ɗauki wannan dubu ɗari a ba mutum ba. Sai mu ɗauki kamar naira dubu saba'in ko hamsin mu ba ango sauran sai mu ce yanzu muna neman dubu biyu-biyu-biyu-biyu a hannun 'yan ƙungiya sai a har haɗa sai a ƙara mashi. To yanzu an hutar da 'yan ƙungiya cewa za su ba da dubu biyar-biyar, za su ba da dubu biyu-biyu. Kuma sannan wannan kuɗi muna kwama, a muna tara su ne da ɗan ƙaramin adadi na kuɗi. Eh, ba kuɗi muke amsa da yawa ba a hannun mutane, muna amsar daga ɗari biyu ne abin da yai sama ɗari biyu muke amsa duk wata, to daga nan duk wanda yace zai iya ƙara sama da ɗari biyu, to wannan kuma alherin shi ne yayi, kuma hakan muna son irin wannan alherin, mun ji daɗi. Amman dai babu tsanantawa, minimum two hundred naira ne maximum kuma babu iyaka. Dan haka, da haka muke tara waɗannan kuɗi, wanda in mutum aka tattara waɗannan kuɗi a jikin shi ma ba zai je yana cire kuɗi ba kuma in Allah ya yarda za a ga an tara kuɗi a masu yawa. Sannan kamar ƙungiyoyi haka na gwamnati muna musu ladabi da biyayya, muna bin su da abinda suka ce suna so. Sannan kuma akwai deductions da ake mana ta wannan ƙungiyoyi, wanda ana ɗan cire mana daga cikin kuɗaɗen mu na wata-wata, ana zuba ma ƙungiya. Kuma duk wannan duk waƴansu muradu da abubuwa da rules and regulations da ƙungiyoyi da ƙungiyar ta kawo, a muna bi muna biyayya a matsayin mu na, wato 'ya'yan ƙungiya. Dan haka muna aiki tare da ƙungiya kuma sannan muna yi mata biyayya.

Ina sauraron rediyo sosai, musamman a shekarun baya, da kuma ko a yanzu ina saurare, saboda akwai wasu programs inda ake wanda ina son sauraron su, kuma ina jin daɗin su, kuma ina bibiyarsu a gidajen rediyo. Sannan, su wannan programs inda ake za su kasance ne a matakin ana bibiyarsu, ina jin daɗin su kuma ina bibiya saboda idan bai ji na yau da aka yi ba, toh in ma akwai mahimmancin shi mutum zai taraba zai kunna domin ya saurara. Saboda rediyo tana ɗaya bakewa idan ya zama na kai ɗaya ne rediyo zata tayaka zama, zata tayaka hira. Sannan kuma akwai abubuwa da idan ba a rediyo ba baka sanin su. Kuma sannan akwai labarai masu muhimmanci, sannan akwai programs inda ake inda za su ƙara maka ma'ilimi, za su sanar da kai abin da ba ka sani ba, abin da kuma kake da ilimin shi za su ƙara maka wanda ba ka da shi. Sannan ana gayyato mutane mabambantawa wanda za su zo a gidan rediyo, su don ka yi maganganu na ilimi wanda kai ba ka san sa ba. Ko wani program haka wanda zai ƙara maka. Ko wasan kwaikwayo da gidan rediyo suke sanya wa, to abu ne mai faɗakar da mutum ya kuma ilimantar sannan kuma ya nishaɗantar. Saɓanin hira irin na teburin mai shayi ko majalisu haka na hira, su hira dai da kuka saba yau da gobe, ita ce kuma mutanen dai lissune kafin ma a samu baƙo a yaɗaɗe. Kuma baƙon nan yawanci zai zo yawancin su dai ɗaya ne wanda aka gawa a yi ya ƙwaifta su da ilimin ku ya sha banba amma yawanci duk kusan irin ɗaya ne wasu ma basu kai ku ba. Kuma ko da an samu mutum baƙo, in ya zo yau gobe bazama dole ya ƙara dawa ba sai an daɗe. So aman idan ya zama na cewar a gidan rediyo ne, su, in kana yawan bibiyar rediyo, akwai ma abubuwa wanda suke cire baƙon mana mako yawanci kowane mako, kowane sati kenan suna kawo wani sabon baƙo wanda suke, ake yi wata hira da shi ta wani ko ilimi na addini, ko na boko, ko na zamantakewar rayuwa. To irin waɗannan programs din mutum ya dan dinga jin su, zai rika kawo ruwa sosai da sosai.

To, ni gaskiya a malamai akwai malamai kala kala, akwai na boko, akwai na addini, akwai kuma na kasuwa, akwai kuma na aiki wadanda za su koya maka. Shi malamin addini shi ne zai sanar da kai Allah, ya sanar da kai Annabi, ya sanar da kai shari'a, ya sanar da kai sarki, sanar da kai alwala, sanar da kai bid'okokin Allah, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yadda zakayi rayuwa a duniya, da yadda zaka bi Allah, da yadda zakayi bi dokokin Allah. Tiryan, tiryan, tiryan, tiryan indai har ka bi wadanan abubuwa indai kuma hayya gaya maka Allah. Da gaske ba, ba son zuciya, babu ra'ayi na sha'a. Qalallahu Qalar Rasullullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. To, in Allah yadda wannan abin da ya gaya maka wannan hanya za ta kai ka har aljannah. Sannan kuma idan ya zama sannan su kuma irin malamai masu koya kasuwanci sune kamar irin wadanda su ilimi gare su suna da, suna da kasuwa. Ma'ana ilimin wannan kasuwa gare su sun iya juya kuɗi, sun iya harka wannan kasuwa. To su ma idan ka bi irin waɗannan za su koya maka nawa ake, yadda za a sayi abu da kuma yadda za a saida shi aci riba, da yadda ake tarairrayar kostomomi. Su ma wannan 'yan kasuwa kenan kuma su ma ta wani bangaren malamai ne. Saboda ai wannan kasuwa ce kuma sai ka iya ta ko kuɗin gare ka sai an koya ma ita. Sai an koya ma ina ake sayo, inda ake sayo abun da yadda ake saida shi, da yadda ake, ah, wannan ɗin tafiyar da kasuwa. Sannan akwai malamai wadanda su na boko ne za su koya maka karatun boko. Ma'ana su koya maka kwasa-kwasai ko wacce subject na boko su ma wannan akwai su. Sannan kuma akwai, ah, malamai wadanda su kuma za su koya maka kamar misali irin ilimin zamantakewar rayuwa ko wani abu makamancin haka. To, dukka dai baki daya malamin da na fi so shine na addini. Eh, malamin addini. To, shi ma malamin addinin ya kasance, ah, mutum mai son gaskiya kuma mai faɗin gaskiya sannan me yin ta a ayyukan shi. Saboda in kana so ya zamana abin da ka yi kiran mutane gare shi suna yi, to, su gani kai ma kana yi a aikace. To, irin wannan malami shi na fi so.

Kwarai kuwa ina raba ayyuka ga wasu saboda ko yau da safe, yau ɗinnan nayi waya da wani za'a ba shi aiki yaje ya yi kuma irin sana'ar mu guda. To amma ni saboda ban da lafiya na ba shi aikin na ce yaje ya yi. Haka kuma nakan raba ayyuka ga mutane ta hanyar idan mun je aiki. Ko ince idan aiki ya samu da yawa sannan, zance wa ne ka tafi gidan Alhaji Muhammadu ka yi mai aiki. Wa ne ka tafi gidan Alhaji Umar ka yi mai aiki. Wa ne ka tafi gidan Alhaji Usman ka yi min aiki. Wa ne ka je Alhaji Ali na neman ka. Wa ne ka je gidan Alhaji Abu kai ma shi gyaran suma. To haka haka dai. Na kan tuttura da mutane da yawa aiki sannan kuma idan muka, idan muna teamwork, zanje ince kai wa ne ka zo ka yi tasilan wannan kewayan. Kai kuma wannan ka tafi ka kwaɓo mun masinti. Kai kuma wannan ka zo ka haɗa kayan warin ka ɗauɗaura yana gama tasilin ɗin ka hau ka yi wayarin. So na zama kenan abun da na zan a hausawa ke cewa Rana mai raba ma kowa aiki. So ina raba ma mutane aiki ce wa ne kai ka yi kaza, wa ne kai ka yi kaza. Wanda idan aka ƙyale mutane da yinkan su kawai kowa zai yi abin da ya ga dama ko kuma su tsaya wuri ɗaya ga aikin amma su tsaya kan aiki guda suna hira ko suna labari, suna aiki guda kuma suna wasa suna dariya. Wanda inda mutum biyu ma ne suka rabu, aikin da za su yi yana da yawa saba nin an haɗu fiye da mutum biyu kuma. Amman kuma an zauna ana hira, ana labari, ana shewa. Karshe aiki ya kawo mutane amma ka dinga jin ana ɓabbaka dariya, ana shewa ko kuma ma ana gardama. Wanda inda aikin ka rarraba shi, kowa ka tura shi inda zai yi na shi. To ba maganar hira, ba maganar shewa, ba maganar dariya. Kowa abin da ke gaban shi, shi yake burin ya ga ya yi. Ko kuma ace ka ba da aikin ne kamar matsayin competition ne, ka ce ga shi a yi aikin amma aiki mai kyau kuma duk wanda ya gama ga abin da za a ba shi sannan kuma ga wani aikin can gaba na jiran mutum. To a nan ne za ka ga aiki a sosai ka rarraba ayyuka, ka ba mutane. Don haka idan ka yi haka za ka ga aiki kuma za a yi maka aiki a babu wasa.

Ina yin aiki bayan lokaci sosai, musam-- ah kaman aikin da ake ce ma a'a overtime ke nan ba. To gaskiya ina yin irin wannan aikin misali musamman idan ya kasance mun yi magana da kai ka ba ni jingar aiki to kuma ina so kona yi tunanin ko kuma ina so in gama shi ranai. To amma ban samu damar gama shi ba, yana nema ya kwana aikin. To nakan yi ƙoƙari in yi overtime domin in gama wannan aikin. Kuma ni overtime work dina zauwa yake yi. Ko an ba ni kuɗin overtime work ko ba a ba ni ba to ina kawai yi. To domin idan ina wani abun, gobe bana buƙatar sai na dawo nan wuraren kawai zan tafi wani gurin in yi aikina ne. Kuma wani lokacin idan ya kasance kana tafiya, a'a kana yi overwork ta-- kana overtime work to zaka covering ɗin aiki ka gama shi ranai musamman in mai gamuwa ne wanda in da ba kai overtime ɗin ba. So dole sai dai ka tashi kuma gobe ka dawo. Wanda wannan dawowar gobe, wurin da zaka bazaka samu damar zuwanshi ba kuma ko da ka je ba zaka je da wuri ba. Sannan shi kuma wannan aikin da, da ka, tsaya ka yi zaka dawo ka yi sai ka kashe kuɗin mashin ma'ana ka sake zuba ma abun hawan ka mai ka dawo. Idan kuma ba ka da abun hawa sai ka sake biyan kuɗin transport. Haka kuma dai idan kana da abun hawa still dai sai ka zuba mashi mai sannan ka dawo. To don haka idan ka samu kai overtime to zai baka dama ka samu ka gama a ranar. To kuma idan ya zama na aikin mai tsawone wanda ƙila zai yi kwana biyar to idan kana overtime za ka iya gama shi cikin kwana huɗu ko kuma cikin kwana uku da rabi. Wanda wannan overtime din shiyasa ka samu wannan extra kwana dayan ko kuma kwana daya da rabi. Don haka ina yin aiki bayan lokaci.

To gaskiya ni a kilomita da nake iya tafiya da ƙafata, wato ni sanda zan iya tafiya da ƙafata baya wuce in yi tafiya kamar ta kilomita biyu. Eh baya wuce in yi wannan, saboda ni mutum ne wanda ina da matsala zan ce ina da matsala ta ƙafa. Na samu karaya a ƙafa amma yanzu na warke. Dan haka banda jimarin doguwar tafiya a ƙasa, eh banda jimirin doguwar tafiya a ƙasa saboda wannan dalili ma ne ya sanya in dai wuri ya kasance mai nisa ne sai dai in hau abin hawa. Yauwa amma in kuma ba mai nisa ba ne lafiya lau zan iya zuwa ƙasa in dawo ƙasa saboda dama ni mutum ne ba wanda jikin shi ya mutu ba, ya mai da wai komai sai ya hau abin hawa. A'a, ina hawa abun hawa sanda buƙatar hawa abun hawan ta kama so amma kuma shi ma ba ko da yaushe ba saboda akwai abubuwan da idan ba dole sai da abun hawa ba yazama na wai. Ina wani uzuri amma an ce dole sai na, sai na hau machine ko na je gida na ɗauko machine. Na je na yi wannan buƙatan na dawo ko kuma in ce sai na tsayar da mai haya, mai haya da machine ya kai ni. A dubba dub, in dai wurin kusa ne kuma ba kaya masu nauyi zan ɗauko ba to ƙafata ma ita nake takawa in je in dawo saboda ko ba komi na yi exercise kuma ni dama mutum ne ba mai yin ƙwallo ba ko wasu gyms ko wani abu makaman shin haka. So wurin wannan tafiyar ƙasan da kuma aikin hannun da muke yi yau da gobe shi ne muke samun exercise ɗin a jikinmu. So dan haka ina yin tafiya kamar ta kilomita biyu haka da ƙafafuwa na.

A'a, bana shan ruwa mai sanyi gaskiya. Bana shan ruwa mai sanyi saboda ni ruwa mai sanyi yana jaza mini da matsala. Yana jaza saboda idan na sha bakina za ya rinƙa ciwo sannan kuma yakan haddasa min da matsaloli. Kuma yanzu musamman yadda ake azumi mutane sukan mai da wato kankara abin ta'ammalinsu suna sanyanta suna shan ruwa mai sanyi sosai. To ni gaskiya ba nayi saboda sanyi yana da illoli ga lafiyar ɗan adam sosai. To ni gaskiya ba sha nake ba. Sai dai idan dai bukatuwa ta kama kamar in ana zafi ko ana rana ko ina wani aiki mai wahala to nakan samu ruwa mai ɗan sanyi sanyi kaɗan bamai da yawa ba sai in sha. Dan wani lokacin ma idan aka bani ruwa mai sanyi duk da raina na so amma ina kiyaye lafiyata saboda ni mutum ne majinyaci. Na yi karaya a bakina so idan na sha ruwa mai sanyi yakan zame wani lokacin ma hako rana saisu rinƙa ciwo ma. Tauna abinci ma ya zame mani abu mai wahala. Dan haka ni ina ɗan ɗaga ma ruwan sanyi haka ba wai irin yawan shan sa saboda shi ruwan sanyi gaskiya yana da illa. Musamman yanzu da ake azumi mutum in zai mai da ruwan sanyi irin abin shan shi haka to gaskiya daganan zuwa sanda azumi zai ƙare mutum yana dai ta'ammali da shi sosai. To yana da matsala gaskiya. Don mutum in dama zai gane zai yi wa yau. Ruwan zafi shine abin da ya kamata ma mutum ya rinƙa yawan amfani da shi. Dukda dai shi ruwan zafi ba a shan shi a matsayin kamar amfani domin ƙishin ruwa a'a. Sai dai shi ayi amfani da shi domin kamar abinci ma'ana kamar za a sha shayi ko ruwan lipton haka ruwan zafi ne. To amman in ba wannan ba shi ba a amfani da shi matsayin ruwan sha. To ruwan dai sha dai ni ina shan ruwa masu ɗan sanyi kaɗan amma dai ruwan sanyi wanda ya zama ruwa ne mai sanyi sosai gaskiya ba na sha.

To mu jadawalin aikinmu ya kasance kaman mu da muke aiki a ma'aikata ta gwamnati. A muke a maintenance department. To idan aka zo misali kaman a ce wani ward, wutarsu ta samu matsala ko ba kwayakwansu sun baiyi ko siwich ɗinsu idan an kunna baya, baya yi. To ba za su zo kai tsaye su ce mana mu, su tso man mu mu zo mu gyara masu ba, ko kuma su, su bugo mana waya, a'a ba ma wannan. Sai ko da sun zo sun gaya mana za mu ce masa a ku rubuto. Idan kuka rubuto sai ku aiko. Sannan sai mu je a rubuce sai mu je muyi. To wasu idan sun rubuto, maimakinsu aika ma shugabanmu wato HOD na, na maintenance department sai su kawo mana. Tunda ko a yau akwai wanda ya kawo takarda ya ce ga shi na an aiko da takarda, an ce wai a je za'a yi aiki a wani ward. Sai muka ce masa ya je ya kai ma HOD. To dai ya je ya kai ma HOD takarda, sai HOD ya aiko na aka samu mutum biyu zuwa uku. Wa mutum uku ma ne kai. Aka samu mutum uku suka je su kai wannan aiki. To don haka, a mu jadawalin aikin mu idan za'a yi aiki ba wa ya kawo mutumin da za'a yi ma ba. Mutum da asibiti ne zai kira ka ya ce ka zo ka yi a'a. Sai an rubuta takarda daga wannan ward ɗin na ku in charge ya rubuto takarda. Sannan za'a aiko ma da HOD. Shi kuma HOD sai ya aiko ma da in charge namu kenan. Shi kuma in charge namu sai ya sa wasu daga cikin ma'aikatan shi su je suyi wannan aiki. So haka jadawalin aikin mu yake. Komi ana yin shi akan tsari. Dalilin yin haka kuwa shine ai ba ma tun yarin gamonta ƙaha yana zuwa ward wata aiki ba batare da sanya hannun na gaba da shi ba. Saboda idan babu sa hannu na gaba da shi, idan wa aka yi wata ɓarna ko wani abu ya faru sai ace kaine. Amma in ka zamani da sanin manyan ka na gaba da kai su suka saka da sanin suka zo wajen. So haka ba mu yin aiki hakan ran damali ko masaka ma a'a. Sai sama an ba mu izini da yadda sama sannan sai muzo muyi wannan aiki. So haka muke tafiyar da ayyukan nan.

Ni gaskiya na fi son shinkafa sosai. Eh, na fi son shinkafa saboda ni tuwo ma bai daman ba. Wa ba ni son shi. Ni tuwo ma ko na shinkafa ne, ba na son shi nake ba. Na fi son shinkafa. Yauwa walau shinkafa fried rice ko shinkafa da miya ko shinkafa da wake ko shinkafa da doya ko shinkafa da taliya. Ni koma dai mene ne, in dai shinkafa ce. Ko ita zallanta ko a haɗata da wani abu ko da miya ko da mai da yaji ne, ni dai na fi sonta. Yauwa na fi son shinkafa. Amman tuwo, ni gaskiya ba na son tuwo, ba na ƙaunar tuwo. Eh, ba kuma ni kaɗai ba. Tun mutane yawanci suna cin tuwo ne kawai saboda, ah, bayadda za suyi. Wasu kuma suna cin, wasu kuma masu sawa a yi shi gidansu. Suna yin shi ne saboda samun sauƙi. Wato idan wani abin za a yi wanda ba tuwo ba, za a kashe kuɗi da yawa kuma bai zama dole ya isa a yi shi gidan ba a ci a ƙoshi. Amma in tuwo ne za a yi shi, isashshe kuma a ci a ƙoshi har ma a rage da safe a ƙara ci. Kuma dama ba abinci bane wanda yara za su sake jiƙi su ci shi da kyau. Su yi ma shi mugun ci. Duk suma sun tsane shi ba son shi suke ba. To don haka ni gaskiya na fi son shinkafa.

To yadda muka sadarwa a gurin aiki shine da yake dai yanzu gaskiya mun zo zamani, ahhh, na wato waya kenan ana sadarwa ta wayoyi. To duk wanda muke nema ko muke bukatar shi a gurin aiki ko kuma ake nema, to za a kira shi ta waya kamar misali idan an tura shi aiki yana can yana aikin to ana iya tuntuɓan shi a ji yaya aikin yake, shin an gama ko kuma an kusa gamawa ko kuma cikin kayan aikin da ya tafi da su kamar misalin mu a gurin aikin mu akwai wato kwaranga wadda akwai babba, akwai ƙarama, akwai mai buɗewa biyu. So irin mai buɗewa biyun nan ma amma bai buƙatar ta. To idan ya zama na cewa wasu za su je aiki kuma suna buƙatatta, shi kuma waɗanda suka tai aikin nan misali sun tafi da ita, to za a kira su a goron suna aikin za a tuntuɓe shi a ji shin wannan kwarangai sun gama da ita. Idan sun gama da ita za a zo a ɗauka, sai faɗi inda suke a zo a ɗauka. Don haka muna sadarwa ta waya kenan. Idan kuma akwai matsala network akan, to daman shi aikin kamar da na faɗi a baya shine, ahhh, duk yanzu a je aiki sai an rubuta takarda, anyi approving, anyi sannan a tura ma'aikata su je suyi aiki. Don haka dai inda ma'aikata suka tafi da suka tafi aiki to shi oga ya sani. Don haka zai ce to aiko suna wuri kaza tun da wayar shi ba a same ta ba ko matsalar network ko kuma an kwana ba wuta yau an zo ofis ko waya ya zo nan an sa wayoyi charging, an kira wayar mutum an ji tana nan cikin ofis tana ringin to sai a je a ce, sai a ce a je ward kaza ko ofis kaza ko wuri kaza suna can can suke aikin to sai a je sai a karɓa. Wani lokacin kuma ta wayar da ake samu kamar misali wani yana da aiki waje ya zo ya ari kayan aikin gurin aiki ya tafi. So hakan ana bukatar kayan aikin za a yi wani aikin da su ko kuma ana neman shi shi za a tai wani aikin da shi. To ta waya za a nema mutum a same shi, a yi magana da shi domin a, a yi sadar wannan kenan sannan kuma a samu a san yaya za a yi aikin nan shin yanzu ne za a tai ko ko wane za a nema maɗadin wannan. In an yi sadarwar da shi an ji yadda yace to saka sannan an san ma'aikatar da za a nema domin yin wannan aiki.

To zubar da sharan mu muna zuba, a muna zubar da shara a bisa ka'ida a wuraren da gwamnati ta tanada domin a je a zubar da shara. Kaman muyi yanzu da muke a ma'aikata ta gwamnati to akwai wurare wanda gwamnati ta ware kamar dustbin, dustbin haka wa'inda gasan manyan robobi a je an a'a aje su. To wannan robobi a aikin da akeyi dasu kawai shine a je a zuba was shara. Idan kuma sharan ta cika akwai babban wani rami haka ko wanda zan kira shi ma bola ne to za'a je wajen sai a zubar da wannan shara. So haka muke yi, wani lokacin kuma shi wannan babban wurin zuba sharai inda za'a je a zubar da wannan dustbin din, shi ma akwai lokaci da hukumar safa take zuwa ta kwashe wannan shara. So haka muke yi muna zubar da sharan mu saboda mu muna aiki ne a asibiti ba ko'ina ake zubar da shara ba sannan kuma ba kowane abu ne za'a dauka a mai da shi dustbin ace za'a zuba shara cikin shi. A'a, kowane abu da mahallin shi in shara ce ga wurin ta in kuma abinda ya kasance ba shara bane ba shima ga wurin shi to don haka mu muna matukar kiyaye doka da kuma oda saboda zubar da shara a ko ina yakan jawo cututtuka da kuma kwalara haka sannan kuma zubar da shara a ko'ina yakan sanya gurbatar muhalli, gurbatar muhalli kuma tana sa wuri ya lalace. Sidan haka mu duk muna kiyaye irin waɗannan abubuwan domin kauce ma matsala wanda ya dama. Saboda duk inda aka ce ba abin doka ba abin oda kuma ana zubar shara da inda, da inda aka samu gaskiya wannan wuri zai, za'a sami hadduwa da cututtuka kala kala wanda kuma mu muna aiki a asibiti wadda ta kasance babbar cibiya ce ta, wato babbar asibiti ce Federal Teaching Hospital ce. So duk irin waɗannan abubuwan da za su kawo matsala ko daga wurin mu ake koyon ya ake magance su. To in ya zama na cewa muna wasa da shara muna zubar ta da inda ya samu to gaskiya ba mu zama abun koyi ba kuma za mu ja mu kan mazagi. To don haka muke cema muke kiyayewa sosai da sosai. Muke zuba shara inda aka tanada domin zubar da shara.

To abin da dai muka sani yawanci masu cin goro su ne iyayenmu da kakanninmu wato mana tsahhi kenan. To aman dai ni ma na kan ci goro amma ban saya shi da kuɗina kuma ban zuwa in ce a bani. So amma idan na je kaman wajen biki haka ko zanen suna, idan aka bani wani lokacin na kan ɗan ci kaɗan sauran in ba da wani lokacin ma ko ci banayi. Sannan kuma idan na gan shi a wurin saidawa ya yi kyau, ya yi shar ɗin nan ga shi na irin sabon goro nan to irin wannan goron shi ma yana ɗan burge ni wani lokacin ma idan na ga wani yana ci haka ina cewa ya ɗan bani inci. So aman dai haka nan dai ban mai da goro abinci na ba ko in ringa neman shi wai ina saye ina ci gaskiya bai daman ba. Ni kawai suna da goro da taunawa ta da shi idan wato aka bani shi a guri ko kuma daga jama'a suna cin shi. To haka nan ni ma sai in ɗan gutsura inci. Aman dai in tahi neman shi ko in sauro shi ko in zo in ce wa mutum ina da goro ban gan shi yana ci ba inci inga na da shi ya bani inci. To gaskiya ya baniyi sai dai irin illar lalura haka ta rashin lafiya ko mutum na yawan tashin zuciya ko aman yana neman yanzu mashi. To a irin wannan lokaci ko mutum bai cin goro yana bukatar goro. Saboda idan an ba mutum ya tattauna ya ci, so in Allah ya zuciyarshi za ta bar tashi, za ta daidaita zai zo wannan tashin zuciya ya bari.

Ah, ina tsarkake gidan mu, ko ince ɗaki na. Ah, kusan duk sati ne nake tsarkake ɗaki na, in gyara shi, toilet ɗina kuma kullun. Su kuma gidan mu gaskiya sukan gyara gida so uku a rana. Su share da safe, su share da rana, su share daddare. To ina tsarkaka gida, ina gyara shi, ina tsaftace shi a mafi yawan lokuta. Eh, ina nan.

Eh ina so ɗakin na yayi haske saboda wani lokaci, an idan an maido wuta nakan kunna ah ƙwan lantarki domin in ga haske. Amma idan zan yi bacci kashe shi nake yi. Sannan kuma idan ya zama na babu wutar lantarki kuma da rana ne, to ina janye labule domin in ga haske. Wani lokacin ma datta da yara na sai na ɗauko power bank ɗina ko waya ta, na kunna fitilar su domin in yi amfani ma'ana domin in ga haske sosai. To don haka ina, ina son haske sosai a ɗaki. Kawai dai abunda haske banna amfani da shi ne idan zan kwanta bacci. So duk irin yadda nake son haske in zan zo kwanciya bacci sai na kashe shi, ma'ana sai na kashe hasken da ke cikin ɗakina saboda shi a barin haske a cikin ɗaki kana bacci babu kyau a addinin musulunci saboda wuta ce, wuta kuma magauciyar, magauciyar mu magauciyar mu ce. Sannan kuma ko a wannan da muke da shi a na technology na zamani, a ba'a so ana barin electrical appliances ko wuta haka ko normal wuta wadda take dafa abinci da sauransu ko a war garwarshi a cikin ɗaki yana ci domin ya ɗumama ɗaki saboda ana sanyi to yakan jawo haɗari. Don haka ni bani, ina kashe wuta idan zan kwanta amma ina son haske. Don wani lokacin ma idan na manta misali a ce na kunna ƙwai cikin ɗaki ga haske ina amfani da daddare, to ina cikin amfani da shi sai in nepa su kai mana halin nasu, suka ɗauke wuta kenan to zan ɗauko waya ta ko fitila ta ma'ana power bank ɗina kenan fitilar da ke cikin power bank ɗina in kunna ko kuma in kunna waya ta, a in yi amfani na da ra'ita. To idan ya kasance ina cikin yin wannan amfanin sai na manta na yi bacci saboda yanzu ba nepa ke akwai ba ballanta in ce bari in tashi in kashe ƙwan. Kuma na manta da cewa ƙwan kunne yake sai na kwanta na yi bacci. To idan ina cikin yin baccin aka maido wuta to tabbas sai wannan haske da aka maido na wutar lantarki ya tada ni daga bacci, na tashi na kashe. To ina son haske amman ba lokacin da zan yi bacci ba. A lokacin da ya kasance a ba bacci nake ji ba to nakan kunna fitila domin in ga haske ko in kunna ƙwai domin in ga haske. Don haka ina son in ga ɗakina yayi haske sosai a lokacin da zan samu damar yin yawo cikin shi, in jefa ƙata duk inda nake so amma a lokacin da ya zama na ba haske, a taka wani wurin ma zai zama matsala saboda kana iya taka abin da za ka yo ɓarna ko kuma kai ka ji ma kan ka ciwo ko kuma ka je ka yi ɓarin wasu kaya. To amma idan da haske cikin ɗakin to in sha Allahu a za ka yi komi dai dai.